Eh, ina tauna namijin goro amma shi asalin goro wanda yake zuwa a yanayi kamar ƙwallo haka ko mene, asalin shi shi de goron mai, wannan bana tauna shi amma namijin goro ina taunawa sosai saboda an tabbatar mun da amfanin shi a jikin ɗa namiji. To ni ina son tauna shi sosai akai akai ina nema ko wani lokaci ma in siya don tauna shi. Ina cin shi sosai ba ma wai sama sama ba.

Siyan kaya sosai a yanar gizo. Asali ma ni na fi siyan kaya a yanar gizo. Ina siyan riga, ina siyan wayan hannu, ina siyan wandina, ina siyan huluna. Babu abun da ba na siya a, a yanar gizo. Kuma asali abun da nake dubawa shine, eh, ƙarfi da kuma kuɗi. Ina son wanda ya fi kyau kuma kuɗin shi ba wai ya zama kaman, eh, yayi yawa ba kuma ba wai yayi kaɗan ba saboda, eh, a samu mai kyau. Kuma ni dai, eh, na sha siya so da yawa sai dai zan ce rai na ya taɓa ɓaci sau ɗaya ne. Da na siya abu bai zo da wuri ba. Kuma sannan ba be zama yanada kyau kamar yadda aka wallafa shi a shafin ba tun daga lokacin su shafin siyarwar nan ma ni na daina siyan abubuwa a hannun su saboda wannan, eh, abun da ya faru.

To, um, ni dai ina jin rediyo sosai kuma, um, abubuwan rediyo sosai kamar irin su BBC Hausa, kamar, um, tauransu gaba ɗaya har da su Loca Beles. Menene ne ina sauraron rediyo sosai saboda na tashi ne na ga, um, uh, su 'yan uwana, iyayena da sauran su dukansu suna son jin, um, rediyo saboda akwai, um, shikaya ta wani, uh, gasa da ake yi. To ina sauraron labaran su sosai, ina sauraron hadda, uh, abubuwan barkwancin su da dukansu. Kuma ina yi ne wani lokaci tare da mutanen gida. Kuma ni ba wai akwai musamman lokacin da nake sawa ba. Ina sawa ne kusan kowane lokaci. Sabuda akwai wani local rediyo namu a nan na gida wanda ake kira, um, Badige. Shima ina jin daɗin amfani da su. Ina jin daɗin, um, nishaɗi dukansu da shirye-shiryen su na yau da kullum.

To, imm ni dai gaskiya ba mutum bane mai zama a wuri ɗaya. Na, na an haife ni, kuma na girma a cikin birni amma bayan na girma yanayin aiki, aikina wanda zai dinga kai ka ƙauyuka da yawa ne. So ina da a ce kaman basira a kan yanda ƴan ƙauye suke al'amuran su da kuma yanda ƴan birni suke nasu. Shi ɗan birni idan ya zo, umm, idan ya zo ɗan ƙauye ka idan ya zo cikin gari ya zo cikin, ah, birni kenan, shi ko abu mara kyau ya ga ɗan, umm, ya ga ɗan birni yana yi, wani lokaci shi zai so a ce ya kwafe shi, ya kwaikwaye shi. Abun da mutane da yawa suke kuskure a kai kenan. Sai ka yi ƙoƙari ka kwafa na wani, ka sake nakan. Wani lokaci nakan yafi shi kyau. Akwai abubuwa da yawa da ƴan ƙauye suke yi da kyau fiye da yanda ƴan birni suke. Sai da ƴan birni za su nuna musu kaman kayayyaki, kayan amfani da shi da kuma, umm, inda in da zasu je suyi shi da kyau.

Gaskiya tashoshi, eh, kala biyu ne. Akwai na gwamnati, akwai kuma na mutane masu zaman kansu. To zan fara daga kan shi tashoshin gwamnatin. Na farko shi tashade idan na gwamnati ne idan ka tashi ka je wani lokaci ma tun baya yau kake so ka tafiyan ba gobe ba ne, za ka je ka siya, ehm, ka siya ka gaya musu ka biya kuɗin tafiya kenan. Idan ka biya, sai ranan da za ka yi tafiya ya kai sai ka zo a shiga mota, a haɗa kaya, a tafi. Shi kuma na zaman kansu, ya fi samun, ehm, annashuwa da ƙomi sai dai ya fi tsada. Kuma saboda tsadan shi ba lalle ba ne, ehm, mota a cika da wuri a tashi. Amma shi na gwamnatin kuma da akwai cece-kuce, a kuma ba wai wani cika tari mai yawa yake da shi ba. Mutane sun fi zuwa saboda arhan shi. Ka ga yanzu yanayin yanda kayan mai da sauransu suka fi ƙarfin talaka. Kowa ya koma na gwamnati. So shi na masu zaman kansu suna samun amma ba kamar na da ba. Kuma ba tabbas ba yanda suke so ba so suna dai iyakan ƙoƙari su ga sun faranta ma matafiyi rai fiye da yan da na gwamnati suke yi. So kai za ka zaɓa idan kana son, a, farin ciki kan tafiya da kwanciya. Ana samu farin ciki shima a na gwamnatin daidai gwalgwado amma ba kamar na wancan ba kuma motocin na zaman kansu sunfi na gwanatin kyau duk da akwai lokacin da gwamnatin ta ke canza motoci akwaisu a kawo sababi eh abubuwa kamar haka dai.

To, shi harkan biki harka ne ko da yake babban murna wanda kowa yake so wanda ake so a yi a ko ina kuma ana jin daɗin yin sa. Toh na farko dai biki abin nishaɗi biki abu ne da yake haɗa 'yan ƙabila da ƙabila, 'yan wani guri da wani guri a zo wuri ɗaya, a zauna, a zama ɗaya. Wannan ɗan wani gidan ya zama yana tare da wannan, wannan kuma ya zama yana tare da wannan. So na farko, ranar biki da safe ace ka riga ka tafi ka je garin da za ka yi bikin da safe. Yau ya zama kamar ace yau ne ranar biki. Idan ka tashi, ranar biki dole ka tashi da wuri. Musamman in ka yi wanda yake kusa da wa'inda suke bikin ne kamar ace ɗan'uwan su na jini ko babban aboki ko makamancin haka ne ko babban abokiya, za ka tashi da wuri. Wani lokacin ma ba a barci saboda akwai bikin da na yi, bari ma in ba da labari a kan shi. Akwai bikin da na yi ranan, ban ma yi bacci da daddare ba saboda zirga zirga. A je a nemo wannan, a je a kawo wancan, a je a haɗa wannan abun, haɗa wancan abun.

Eh to su a manyan motoci a can, in har zan tuna da kyau su an san su ne da ɗiban mutane da yawa kuma suna da am wurare da aka yi saboda tsayawar su, ba a ko ina suke tsayawa ba. Su kuma ƙananan motoci kaga kai ma za ka iya an san ƙaramin mota guda ɗaya ka yi amfani da shi wurin duka tafiye-tafiyenka idan ka gama ka biya direban kuɗin shi ya wuce. To bambancinsu ke nan saboda ƙaramin mota ya fi sauri kuma zai iya tsayawa a ko ina, in dai har am. Wurin a ƙa'idance an yarda a tsaya a ajiye mutane so zai iya tsayawa a wurin, amma ka ga shi kuma manyan mota yana da tashoshi da yake tsayawa, in ya je nan tashan sai wani tasha kuma to. Kai da kake so ka shige shi sai ka je tashar shigan shi. Shi kuma ƙaramin mota in dai har tafiye-tafiyen cikin gari sauran su ne za ka iya shiga a wurin kusan ko ina za ka iya an san shi ma ya kai ta inda kake so ka kai kai ɗaya ya kwashe maka kaya duka dai abubuwa makamantan haka.

Na farko, ƙungiya na kasa da kasa, duk wadda take bugawa da ƙasar ta Najeriya, to ina supporting Najeriya. Kuma duk wani kasa da take bugawa da African country banda Najeriya, ina goyon bayan wannan ƙasar ta Afirka saboda ni dan Afirka ne. Sannan kuma idan an wuce daga ana bugawa da Afirka, ace kasa ce na can Europe da suke bugawa tsakaninsu, to ina supporting ko Portugal ko Spain ko France cikinsu, duk wadda ke bugawa da wani. To idan aka dawo na kungiyoyi masu zaman kansu kuma, ni ina supporting, eh, Niger, to na dos-- eh, na, eh, garin da na fito ke nan. Sannan kuma idan aka fita daga garin da na fito ni ina supporting real madrid ne wato na spain kenan. Eh, kungiyan ƙwallon ƙafa da tafi kowacce ƙungiya nasara a gasan, eh, Champions League wato gasan zakaru na, eh, Champions League kenan. Sannan kuma bayan haka idan aka koma kaman a ce ita premier League ta England kenan ni ina goyon bayan Manchester united farko. Sannan na biyu ina goyon bayan Arsenal. To ni kungiyoyin da nake goyon baya kenan. To ranan wasa kuma ana samun gardama ta ko wani wuni amma duka ba wai gardama ba ce na tashin hankali. Kawai cikin nishaɗi ne kai da ra'ayinka ni da nawa, kai da wanda kake so ni da nawa. Kowa ya kawo nashi, a yi maganan a ji daɗin zance sannan a tashi a wuce. To murna kuma ko bakin ciki dama idan ka ci, dole ne ka yi mana. Idan kuma aka cika, dole ka yi bakin ciki. Akwai wasan da Real Madrid ta buga da, eh, Livertis ah, she-- ranar, eh, shekaran jiya ke nan aka yi wasan. Gaskiya raina ya ɓaci saboda, eh, su ƴan ƙwallon ƙafa na Real Madrid, musamman, eh, shi Mbappe, Kylian Mbappe kenan wanda ya zo daga ƙasar Faransa. Wannan gaskiya ya zubar da ƙwallaye sosai. Ya zubar mana da ƙwallaye sosai fiye da yadda kake zato. So ni ban ji daɗin wasan ba. Kaman shi ma Vinicius Junior ya samu yadda za a ce ya zura ko ɗaya suka kasa zura wa. Har aka samu aka zura mana ƙwallo guda ɗaya wanda aka tashi ita wannan ƙwallon ita ƙwallin ƙwal ita aka ci a wasan kuma aka ci mu da ita. To ni raina ya ɓaci. Ban ji daɗi ba. Kaman haka ƙwallaye yau ka ci gobe a cika. Amma idan manyan, eh, kungiyoyin ƙwallon ƙafa kamar Real Madrid tana bugawa da mutum, ana kyautata zaton ya kamata ne a ce dole ita ta ci.

Akwai mangwarori, akwai lemu, akwai ayaba, akwai su dinya, su aya. Kayan itoci tai da dama amma anfi samun mangwaro da lemu. Irin lemun nan mai daɗi, akwai lemu mai tsami, akwai mai bashin nan, akwai irin su mangwarori kamar su Binta siga, su Ɗansharu su mai bakin aku, dukansu akwai su amma. Ni duk cikinsu gaba ɗaya na fi son mangwaro saboda ina da wani ma bishiyan mangwaro yanda yake nashi ƴaƴan ma daban ne ba ƙaramin daɗi yake da shi ba. Ko wa ka ba ma gobe zai so ya dawo ya ce a a ƙara bashi kuma. So gaskiya ni na fi son mangwura cikin su kuma ga tunda muna da shi a gida na fi so amfani da shi kuma na fi son shi duk.

To, a gaskiya inde akace mutun yana, jinya to ya zama wanda yake neman taimako matuƙa. Taimako na biri ko wasu ya zo ya kawo nashi gudummawan, ya kawo nashi abun da zai iya sawa a cikin idan a tabbatar a ga an ceto lafiyar mai jinya kuma ya samu lafiya da kyau. So na farko dai, um, yaɗa abin da za a dafa. Ya danganci abin da mai jinyan yake so. Kaga wani lokaci ma likitoci za su ce a bashi kayan itatuwa ne. Wani lokaci za su ce, "A'a, a ɗan ba shi abu mai ruwa-ruwa ne." Wani lokaci za su ce, "A dafa mai abinci mai nauyi." Ya dai danganta ga yanayin abun da ke damun shi mai jinyan. Sannan kuma rab-- maganar raba lokaci ne kawai. Ba wai ana tsarawa ba ne. Akwai waɗanda masu ba sa barin wurin, dai ba za su yi wanka ko wani ibada ko wani abu ba. Kowane lokaci mutane na nan duk wani abun da yake buƙata a yi, kamar, um, abinci, kamar, um, gyara mai jiki. Idan hannu ne, ƙafa ne a ɗan gyara. Idan tausa ne, idan ma wani wanka za'a bashi, koma dai menene, in magani ne za'a bashi, ba irin taimako, ba irin yadda ba'a taimakawa don dai kawai a ga an ce mai lafiya kuma a ga ya samu lafiya da kyau.